Eh tabbas ina son karanta littattafai saboda shi karatun littafi yana da matukar muhimmanci. Idan kai kamar irin malami ne, so kana bukatar ka dinga karanta littattafai wato na addini domin ka ƙara samun gogewa da masaniya ka ƙara ilimi akan abin da kake karantarwa jama'u. Sannan ni ina son karanta littattafai ne na farko dai saboda ni ɗalibi ne. Lokat kamar irin a makarantar boko so ina karanta littattafai irin su dictionary irin su kamusu. Ina karanta wannan littattafan irin karatun littattafai waɗanda suke kamar irin labarai ne ko na irin abubuwan da suka faru a baya. So ina karanta wannan littattafan gaskiya. Sannan kuma abin da na fi karantawa a cikin littattafai shine kama irin littattafai waɗanda suka ƙunshi kama irin tarihi na wasu mutane waɗanda suka gabata a baya. Ina son karanta irin wannan littattafan saboda yana da matuƙar tasiri. Sannan shi karanta littafi babban inda yake taimakawa mutum zaka sami ilimi ne akan wata rayuwa wadda ta faru a baya wadda kai a da ba ka da masaniya da ita. Amma ta sanadiyar wannan karatun littattafan da za ka dinga yi a nan za ka samu masaniya sosai akan wani abu wanda ya faru a baya ba tare da kana da wata masaniya a kan shi ba. Hakan ne ya sa nake son karatun littattafai. Don yanzu haka ina da littattafai za su kai wurin guda goma wanda dukansu ina karantawa. Ko a yanzu haka ina cikin karatun wato a ina shin shi, shi littafi wannan kuma littafin ya de ƙunshi dik kamar abin da na faɗi wannan tarihin na magabata waɗanda suka, suka wuce a baya wanda bamu da masaniya a kan abubuwan da suka yi. Sai ta karatun littafi sannan muke iya gane wani abu. Sannan karatun littafi yana taka rawar gani yana da matuƙar muhimmanci a rayuwar mutum. Yana sawa ka dinga jin ka kamar ka zauna da wasu mutane waɗanda already sun riga sun gama rayuwarsu a baya kai kuma ba ka da masaniya a kan su. Sai a, a ainishin wannan karatun littafin da kake yi anan ne za ka samu masaniya a kan su. Wannan na daga cikin abun da ya sa nake son karanta littattafai sosai.

To, da farko dai ya danganta da yanayin yadda na kwanta da wuri. Idan na kwanta da wuri, to ina farkawa da wuri. Idan kuma ban kwanta da wuri ba, to gaskiya bana tashi da wuri. Amma kuma wani lokacin idan na sa a raina zan tashi da wuri, to ina tashi ni duk kamar irin ƙarfe shidda na safe ko ƙarfe bakwai na safe ko ƙarfe takwas na safe. Amma ya danganta saboda ni ba, ba irin lokacin da ban na tashi. Amma idan kamar irin ina so zan yi aiki na, na ɗinki wanda nake yi a shago, to ina sa alarm ta yadda zai, zai tashe ni kamar irin ƙarfi, kamar irin shida idan ƙarfi shidda nake so in fito. Idan bakwai nake so in fito, ina sa alarm sai in tashi ƙarfi bakwai. Idan ƙarfe takwas nake so in fito, ina sa alarm sai in tashi ƙarfi takwas. Amma ban da wani time wanda yake ƙa'idaddi wanda nake tashi kullum da shi, shi yadda dai da ma ta bani. Yanzu kamar yanzu yau yadda na daɗe ban kwanta ba, to ina iya tashi kamar irin ƙarfe biyu, kamar irin ƙarfi takwas. Amma kamar irin gobe idan na kwanta da wuri ina iya tashi ƙarfe shidda, wataran ƙarfe biyar, kai wataran ma tun huɗu nake tashi. Sai dai in yi wasu abubuwan kawai sai in jira safiyar ta yi sai in tashi idan na yi sallah sai in ci gaba da wato, hanyar shan sauran al'amurana.

Ina share ƙura a ko da yaushe. Ya danganta da yanayin yadda shagon mu ya tara ƙura da yawa. Kamar idan lokacin sanyi ne to ƙura tana tarin saurin taruwa a shagon mu. Sannan kuma idan kamar irin lokacin zafi ne to ƙura ba ta, ba ta taruwa a wannan shagon namu. Shi yasa idan lokacin sanyi ne ina iya share ƙura kama irin su goma a rana. Saboda ni gaskiya bana son datti. Haka kuma ina, ina sa yara na shaguna suna kore mu wannan ƙurai saboda su kuma duk kama irin na, na koya masu kuwa baya son datti. Duk suna share mana wannan ƙurai a gaskiya, a, wato a yanayin shagunan namu. Sai ya kasance kama irin a awa ashirin da huɗu ana share ƙura kaman sau biyar haka ko sau, sau shidda. Yanayin yadda ne ayyukansu suka, suka same mu. Sannan kuma abin da yake sa mu muna shewan share ƙura wani lokacin muna da wani makwabci wanda yake to a yanayin sana'ar walda da fiɗa, walda da mai fiɗa. Idan ya kasance masu sana'o'in duka kuwa yana aiki to suna yawan zubo mana ƙura a wuri. Dole sai mun kasance muna yawan sharewa domin kada su ɓata mana wurin, wurin da muke kasuwancin mu kuma.

Ina ajiye kuɗi ne ta hanyoyi daban-daban. Wani lokacin ina ajiye kuɗi a asusu, wani lokaci ina ajiye kuɗi a banki, wani lokacin ina ajiye kuɗi a cikin irin kamar akwati haka wadda nake ajiye ajiye. Wani lokacin kuma ina badawa ana ajiyemin kuɗina kaman irin wasu kamar ko abokaina ko kuma wasu yan'uwana waɗanda na yadda su. To, ta wannan hanyar ne nake ajiye kuɗi. Saɓanin lokacin muna 'yan yara, a lokacin muna 'yan yara muna ajiye kuɗi ne idan muka samu sai mu je muyi rami sai mu je mu binne wannan kuɗin namu. A haka a haka dai muke tattara wannan kuɗin. Har ta kai ta kawo muka gano cewa kuɗin ba za su dinga ajiwa ba a haka ba. Saboda wani lokacin sai da na yi wani mugun tari, na bubbinne kuɗin na je zan ɗauko sai na rasa kuma kuɗin ko a ina ne na ajiyesu. A lokacin damuwa ta kama ni sosai. To shiyasa na yanke shawarar cewa a yanzu inde zan ajiye kuɗi, na daina binne su a cikin ƙasa. Gwamma in dinga kai su banki ko kuma in je in siyo kamar irin asusu ko kamar irin wata kamar tasa haka, ita ma muna ajiye kuɗi a ciki. Sannan kuma muna yin adashi wadda ake yi kamar duk sati kenan. Wannan zai kawo kuɗin shi, wannan zai kawo kuɗin shi, wannan zai kawo kuɗin shi. To a haka, duk irin kamar ƙarshen ko wata ɗaya ko wata biyu sai a ɗau kuɗi a ba wane wanda shi ma yayi zubin wannan kuɗin na adashi. To, haka ma a wannan hanyar ma ina, ina ajiye kuɗina sosai gaskiya saboda yana taimaka min ina ƙara bunƙasa kasuwa ta da shi. Sannan kuma ina ajiye kuɗi ne ta hanyar sayen kaddara saboda wani lokacin kaddara suma kuɗi ne. Idan ina da kuɗi na rasa abin da zan saya sai in je in sayi kaddara saboda ita ma kamar dai wata hanya ce ta ajiyar kuɗi.

Ina shaƙatawa a lokutan da nake da hutu ta hanyoyi daban-daban. A wasu lokutan ina barin ƙasar mu domin in tafi yawon hutu, in tafi in je can in je in shaƙata inda babu wata damuwa, babu wadda zai matsa min kama irin ko wani lokacin ma ahalin ma za ka ga suma kamar irin suna ba ka damuwa. Amma idan ka tafi can inda ba ma san ka ba, za ka tafi can ka je ka huta abun ka. Sannan kuma abin da yake sa ni in shaƙata gaskiya ina yawan kallon irin kamar fina-finai na kamar irin manhajar Hausa, kamar irin manhajar fina-finan Indiya, kamar irin manhajar fina-finan Amurka, kamar irin manhajar fim na wato "Ancient China". Ina shaƙatawa sosai da kallon irin wannan fina-finan. Ban da wannan kuma idan ina so in shaƙata wani lokacin ina zuwa gidan zoo. Ina zuwa ina ganin kama irin dabbobin da waɗanda ba mu saba ganinsa ba. To amma irin ganinsu a wannan wurin, ga su nan matum zai gan su a ido, to hakan yana ƙara ba da dama sosai in ji na shaƙata, na wa rai na alheri sosai. Sannan ina shaƙatawa ne a lokacin hutu ta hanyar buga giyim, wato kamar irin kamar PS, kamar ta ƙwallon ƙafa ina bugawa. Ina buga kamar tebur tennis itama ina bugawa. Ina buga lawn tennis itama ina bugawa. Dukansu waɗannan gema gemai ne wadda nake yawan bugawa a lokacin da nake hutu saboda ina shaƙatawa da su suna ba ni annashuwa. Wani lokacin kuma ina kiran kamar irin ƴan ƙananan yara kawai sai in zo in dinga hira da su. A cikin wannan hirar tasu, hirar da muke yi da su, ina jin maganganun yara to hakan ma yana sa ni nishaɗi sosai. Za ka ga yaro ga idea shi amma dai duk da ba ta kai taka ba. Amma shi ma wani lokacin yana da to iyar idea wadda kai ma za ka iya amfani da ita a wani abun amma ba a kowane irin abu ba saboda shi ba ya da fasahar da zai iya gano wasu abubuwan da ya kamata. Amma ina shaƙatawa sosai da irin wannan labarurrukan wadannan yaran Sannan kuma abu na ƙarshe wadda yake sawa in shaƙata in yi farin ciki shine jin gidan rediyo. Akwai wani gidan rediyo a nan yankinmu wato Daura kusan awa ashirin da huɗu yake yi. Ana ta zantittika, za ka ga ana kunna wa'azizzika, har ma waƙoki da ƴan cashe-chase ana yi. To duka wannan yana shaƙatar da mu. Akwai kuma wani lokaci na, na nishaɗi wadda kawai suke warewa wadda kawai shi lokacin nishaɗi ne za a kira ana bada labarai na barkwanci da sauran su. Hakan yana sawa shi ma gaskiya in shaƙata sosai a duk lokacin da irin kamar nake cikin hutu kamar irin na aiki ko na ƙarshen sati ko kuma idan na dawo daga wajen aiki.

A kowane karshen mako ina shirya abubuwa kala kala. Na farko de a kowane karshen mako akwai wani taro wanda muke yi na abokan mu. Taro ne wanda ya ƙunshi taimakon juna, taro ne wanda ya ƙunshi jin matsalolin juna, taro ne wanda ya ƙunshi bawa juna shawara gama da abubuwan da suke damun mu wato mu al'umma. Sannan kuma a kowane karshen mako muna yin taro namu na, na delegate kamar irin mutane wanda muke zaɓaɓɓu a nan yankin mu. To a kowane karshen sati da ranar Juma'a muna yin taro muna zuwa mu hadu domin mu tattana akan matsalolin al'umma. Kowa zai zo da irin matsaloli na wato ainashin mutanen da suke a yankin su. Ni ma zan zo da nawa, kowa zai zo da nashi. Wanna abubuwan dukansu muna yin, muna yin su ne a kowane karshen maku. Sannan kuma ni dan ƙwallo ina buga ƙwallon ƙafa. Ina zuwa kallon ƙwallo a kowane, a kowane ƙarshen mako. Sannan kuma ina buga ƙwallon, ita ma akwai competition wanda muke bugawa. Ina zuwa wato in je in bugo wannan competition din a kowane ƙarshen mako. Sannan kuma abu na gaba wanda nake shirya a kowane ƙarshen mako, idan na je makaranta ina koya wa ɗalibai. To kowane ƙarshen mako muna shirya kama irin interhouses haka da duk yi sauran wasu abubuwa waɗanda suke ƙara kwantawa da yara hankali, ya ƙara basu dama, su ƙara sabawa da junan su wasu abubuwa na wasanni ne kamar irin su gudu tsire da junan su. Kusan dai duk ƙarshen mako mu muke shirya irin wannan abubuwa a makarantar mu.

Eh tabbas ina iya yin tuƙin mota, saboda tun lokacin da ina ɗan ƙaramin yaro, mahaifina yana da mota kuma a lokacin shi direban mota ne. To duk in da zaya, ni ne kamar ɗan shi wanda ya fi so kuma ni ne ƙarami a ciki da ni ake zuwa ko ina. To a nan tun a lokacin, baban namu idan mukaɗan yi tafiya me nisa don ya lura wuri babu kama irin hayaniya sosai babu taron motoci, to yana ba ni kan motar yanda in dinga tuƙawa, ina jan ta. Haka nima hannaɗan fara saba da wato ainahen tuƙa mota. Na iya mota tun kafin ma' umma san zan mallake ta. Saboda lokacin ina ɗan yaro ba duk da baban nawa shi ma ba wani babban ƙarfi gare shi ba, amma dai yana tuƙa motar da ita ce muke samu yake samu yana ci da gida da ita. Sannan ni kuma ni ne ake zuwa da ni ko ina a cikin ita wannan motar. To hakan shi ne ya bani dama na iya mota tun a lokacin ina ɗan ƙarami tun kafin ma in mallake ta. Gashi yanzu kuma ina iya tuƙa mota ko wata kala saboda motocin da nake amfani da su yanzu haka ba su kai guda goma. Kai har ma babban mota wadda irin kamar tirilar wannan tirila fak, irin kamar tirila sosai ina iya tuƙa ta gaskiya kuma duka na samu asalin iyata ne tun ina ƙarami tun lokacin da babana, tun lokacin da babana yana, yana, yana ja na muna zuwa wannan aikin nashi. Nima kuma da na taso sai nace to gaskiya nima sana'ata ta jan mota ce zanyi. Hakan shi ne ya bani dama na samu ƙwarewa sosai wurin tuƙin mota. Kai banda ma jan mota ta mutane in kai su wani wuri, han ma sumugalin ina iya in ɗauko kaya daga wannan gari zuwa wannan gari a cikin mota cikin ƙwarewa kuma sosai saboda na iya tuƙin mota sosai. Bata ko da ace irin kama irin ma'aikatan nan na kan hanya sun biyo to zai yi wahala su iya kama ni saboda na iya tuƙin wannan motar sosai. Kuma duka abin da ya samu asali ne da tun ina ƙarami. Duk wani abu wanda in dai tun kana ƙarami ka koyi shi to zai yi wahala kaga kamance da shi gaskiya. Hakan shi ne ya bani dama nake iya tuƙa mota yadda nake so. Kai ko da ace mota irin ta faɗa rami a yanzu kama irin ta shiga inda bata iya futuwa, to kai sai ni ne ake futo ni ne ake kira in zu-in zuwa to ainashen in fiddu ta daga wannan wurin da ta faɗa saboda na iya tuƙa mota. Kuma ku san ma dai kowa a nan yankin mu gaskiya ya yarda da haka. Don ko irin kama gasa idan ba'a sa indai ta tuƙi mota ce to ni ne wanda mutum na farko wanda ake fara tunanin zai iya lashe ta.

Ina son yin wasanni kala kala ne sosai. Ina son yin wasan ƙwallon ƙafa, ina son yin wasan table tennis, ina son yin wasan lawn tennis, ina son yin wasan javelin, ina son yin wasan cricket, ina son yin wasanni kala kala. Amma dai a cikin wasanni wanda na fi so shine wasan ƙwallon ƙafa. Saboda ni ɗan ƙwallo ne, shi ya sa nake son yin ƙwallon ƙafa sosai. Sannan kuma ina yin TV game, wato game na hanu wanda shi game ɗin na ƙwallo ne. Da ƙasan cewa ta ɗan ƙwallo tu ya kamata a ci dama in so wannan game ɗin saboda zai ƙara taimaka min sosai. Kuma sannan ina da ra'ayin shine sosai. Bugu da ƙari kuma ina son yin game ɗin table tennis saboda table tennis tun ina ƙarami nake son in koyi ta amma ban iya ta sosai ba gaskiya. Na sha fama sosai. An yi na ni yadda ka san ban gobe sai a hankali a hankali na samu na ɗan fara iya ta. Sannan kuma ina son yin game ɗin snooker ɗin da kasancewa ba ma na ra'ayin shi sosai. Amma ganin cewa wasu suna yin shi saboda ko wani wasa ina so nima in dinga yin shi. Da yadda kawu wani ya zo ya ce min mu zo muyi wannan abin in ce mai ban iya ba.

Eh tabbas muna samun horo a wurin aiki sosai da sosai. Don tun lokacin muna 'yan yara muna yin sana'ar gwangwam, muna, muna shan wahala sosai wurin wato ainashen nemo wannan ƙarfukan wanda muke kawowa a auna. Saboda a nan muke samun horo me mugun yawa. Sana'a wurin irin kamar ofis ɗinmu akwai manyan ma'aunin suna aikinmu idan ba mu je ba sa, sa, samu ayyuka na wahala sosai su hukunta mu. Bugu da ƙari kuma na, na shiga aikin soja ƙarshen duwanni horo ke nan. Tun da in dai kai soja ne to dole ne sai sai ka amshi mugun horo. Mun sha wahalhaloli sosai a wannan aikin sojan. Don akwai lokacin da aka taɓa samu wani gudu, ina gudun wannan ƙafa tayi wata fata. Duka wannan yana daga cikin horo duka wanda muka samu a wato ainashen wurin aiki wanda ya kasance shine aikin soja.

Eh tabbas ina riƙe lema lokacin ruwa. Dan tun lokacin ma irin kamar ina, ina matashi na, ni na kasance kamar yaro ne na wani babban mutum. To a duk lokacin da damina ta zo kamar nine kamar bodyguard din shi da ɗan aikace-aikacen shi. Idan zai fito ana cikin wannan ruwan ni ake ba lema, lema in riƙe ta. Don ko ina za a je ni nake riƙe wannan leman bana bari ruwa ya taɓa shi. Buga da ƙari kuma nima a yanzu haka nima na zama kamar irin ogon kai na, ina da, da yara sosai ta yadda sai dai a riƙe mun ita wannan lemai. Amma kuma dai ko da haka irin kamar irin a cikin gida idan irin kamar ana ruwa ina so in ɗan hanzarta inje ko irin kamar bayi ko wani sauran abu makamancin haka, to ina riƙe wannan lemai in shiga da ita cikin ruwa. Saboda ita lema tana daga cikin wani kamar wata fasaha wadda tun mutanen da suka ƙirƙiro ta sannan kuma turawa suka ƙara inganta mana ita. Saboda idan ka-ka sata a kanka to zai wahala idan ana ruwa ya taɓa ka, kana iya zuwa ma ko ina kai kana ma iya tsayuwa a cikin ruwai ba tare da ruwan ya taɓa ka ba. Sai dai ko idan ana iska ne kamar irin fishi haka da diyi sauran wasu abu makamantan haka sune kamar irin zasu iya taɓa ka. Amma lema tana da muhimmanci kamar irin riƙe ta a cikin ruwan idan ana so a yi wani uzurin kuma ruwan ya ƙi ba da dama a tafi wannan uzurin. Wannan shi ne ma dalilin dai sani nake riƙe lema lokacin da ana yin ruwa.

To a matsayina de na mutum wato ainashin bahaushe ina jin tsoron abubuwa kala kala. Na farko ma dai abin da na fi jin tsoro shi ne mutum ɗan uwana bahauhe. Saboda shi bahauhen mutum tabbas akwai mugunta a cikin al'amuranshi. Kuma du yadda zaka ɗauki amanna ka ba hi. To kai ka jira kaga irin sakayyar da zai ma. Ina jin tsoron wannan abubuwa. Sannan kuma abu na biyu ina jin tsoron wato ainashin maciji. Kamar tin lokacin muna zuwa gona to mahaifin mu tun lokacin yana jan mu a gabana maciji na ga ya taɓa sarin wani tsoho ko shurawa beyi ba. Wannan dalilin ne yasa nake jin tsoron maciji tin ina yaro. Sannan kuma ina jin tsoron yunwa saboda yunwa tana daga cikin abubuwan da suke, suke ba ni tsoro. Dud da cewa ban kasance ba na taso ba a cikinta ba. To amma ina ganin mutane waɗanda suke jin yunwa irin halin da suke shiga kama irin almajirai da dai sauran su. Sannan a cikin abubuwan da nake jin tsoro shi ne wani lokacin ina jin tsoro irin kamar lokacin da ake yin ruwa. Idan ana yin ruwa da yawa kama irin, kama irin wannan ƙaran da ruwa yake zuwa da shi. Wani lokacin shi ma yana tsorata ni sosai. Sannan kuma abu na gaba wanda yake tsorata ni shi ne kamar irin mafarki kama irin mummunan mafarki. Mutum ya, ya yi kamar mafarki ko wani ya biyo shi ko mutum ya yi mafarki kamar ko wanne zai kashe shi ko irin ɓarayi haka dai da sauran su. Wannan abun ma yana matuƙar ba ni tsoro sosai. Sai kuma abu na ƙarshe wanda yake ba ni tsoro shi ne kamar irin 'yan fashi. 'Yan fashi ma suna ba ni tsoro sosai saboda a kwai wani lokaci da muka taɓa yin wata tafiya, ƙiris ya hana da mun haɗu da su muna gitta wa sai aka ce mana wai sun tare hanyar sun je sun wa mutane fashi hadama wasu sun rasa rayukansu. Wannan ma yana daga cikin abubuwan da suke ba ni tsoro sosai wato a inashin 'yan fashi. Sai kuma abin da yake ba ni tsoro na ƙarshe shi ne wato kamar soja. Soja yana da matuƙar ba ni tsoro saboda suna samun horo ne ta yadda ido ma ba ma ka so ma ka haɗa da su. Shi ma wannan suna matuƙar tsorata ni duda cewa su basa cutarwa sai ga mutane waɗanda kamar irin suke marasa laifi. Kama irin mutane kai masu laifi. Amma de wani lokacin idan kamar ka gansu ko irin ba tare da ko ka musu magana ba ko wani abun makamancin haka to hakan yana ba ka tsoro. Ni ma gaskiya hakan yana tsorata ni.

To ina yin amfani da mai kala kala gaskiya. Wani lokacin ina yin amfani da mai Vaseline, wani lokacin ina yin amfani da, da mai gurguwa, wani lokacin ina yin amfani da mai dinar. Depends ya danganta da yanayin irin kamar irin amfanin da zan yi da shi. Saboda shi, shi mai kala kala ne. Akwai man fetur, akwai man dinar. Amma dai shi man fetur ana yin amfani da shi ne a kamar irin mota da kamar irin mashin. Shi kuma kamar irin mai mai gurguwa ana yin amfani da shi ne wajen shafawa a jiki. Sannan kuma akwai irin su, su manja, irin su mangyada, su kuma ana yin amfani da su ne wurin wata yanayin dafa abinci. To ya danganta da wane irin amfani ne kake so ka yi a dai dai lokaci kaɗa. Hakan shine zai baka dama ka yi amfani da, da mai kala wanda ya dace da wannan abinda za ka yi. Tun da ka ga dai idan za ka ci abinci ba za ka yi amfani da man fetur ba. Idan zaka hau kan mota ko za ka yi amfani da mota ka je wani wuri ba za ka yi amfani da mai dinar ba. Idan zaka man misali za ka shafa a jiki ba za ka yi amfani da manja ba. To kowane mai ya ta'allaka ne da wane irin amfani ne za a yi da shi. Kamai yadda na ce ni dai ina amfani da man, man dinar idan zan ci abinci, ina amfani da mai mai gurguwa idan zan shafa a jiki. Idan kuma tafiye tafiye ne kamar irin a kan mota ko a kan mashin ina yin amfani da kamar irin man fetur haka. Shi kuma ina yin amfani da man kaɗanya irin magani ne wanda shi kuma na kaushin fata kamar irin akwai mutane wanda sun kasance masu gautsin jiki. Di idan, idan kama irin lokaci ko yanayi na sanyi ya zo to wannan yanayin yana sa jikinsu di ya zama kamar mai gautsi ta yadda da sun ɗan taka ƙafansu ba dai dai ba ma za ta iya fashewa. To ina yin amfani da wannan man a dai dai wannan lokacin.

Eh tabbas ina son yanayi kala kala sosai, saboda a matsayinka na mutum ya zama dole ace akwai wani yanayi wanda ka fi so a kowane irin lokaci. Nidai farko yanayin da na fi so shine yanayin lokacin da ana yi ruwan sama. Idan ana yi ruwan sama gari yana daɗi, gari yana, yana haske za ka ga kowa jikin mutum ya zama kamar irin kama sabo ba tare da wata damuwa ba. Sai kuma ina son yanayin zafi. Shi kuma yanayin zafi, duk da cewa zafi yana kamar irin takurawa mutane sosai kamar irin da dare haka za ka ga mutum ga sauro, ga zafi ana yi ga kilan idan babu wutan nefa to yanayin zai kasance kamar marar daɗi. Amma ni a abin da ya sa nake son kamar irin, kamar irin yanayin zafi fatan mutum za ka ga duk ta canza kama irin saɓanin yanayin sanyi. Shi kuma yanayin sanyi dalilin da ya sa wani lokacin shi kuma nake son shi shine kamar irin wannan ɗan sanyin irin yanayin jikina irin kamar in dinga takure wa wannan guri ɗaya ina son shi ma wannan yanayin. Shi kuma yanayin da na fi so shine a lokacin da zan ganni kamar irin tare da budurwata to kamar irin shi ma wannan yanayin yana matuƙar burge ni sosai saboda budurwata ta iya kalaman soyayya. To a yanayin da muke magana da ita a dai dai wannan yanayin hakan yana matuƙar burge ni. Sai kuma lokacin sallah. Lokacin sallah wani yanayi ne wanda kusan dukkan al'umma suna jin daɗin shi, suna jin daɗin shi ta yadda kowa idan zai ya ga kowa yana farin ciki sosai da wannan yanayi. Sai kuma wato ainashin yanayi na azumi saboda mun kasance mu a matsayinmu na musulmi. Akwai wani lokaci wanda yake zuwa a duk shekara muna yin azumi, muna, muna yin azumi saboda azumi farilla ce a cikin farillan musulunci. Azumi yana daga cikin abubuwan da suka zama dole a matsayinka na musulmi. To wannan yanayin da muke tsintar kan mu za mu wuni ba mu ci abinci ba amma ba tare da mun ji wani irin kamar yanayi ba a jikinmu ba na cutarwa. Fa hasali ma sai dai wannan yanayin ya ƙara mana lafiya. To ina son wannan yanayin na azumi musamman kuma idan aka sha ruwa za ka ga gari ya yi sanyi, gari ya yi haske, gari ya yi iska abubuwa daban daban za ka gani na abun al'ajabi. Kai daga gani ka san wannan, wannan yanayin yanayi ne mai daɗi kuma yanayi ne wanda mutane suke a cikin aminci.

Gaskiya ni dai na fi san tuwo amma a lokacin da ina yaro. Saboda mu a lokacin da muna yara kusan gani ma muke yi tuwo shine abincin da yafi kowane abinci daɗi. Shi yasa muka fi san shi. Saboda kusan duk kowace rana kusan tuwo ake ci a gidan mu. Kasancewar mu mu mutanen karkara, mutanen ƙauye to mu mun fi sabawa ma da tuwo akan shinkafa. Shi yasa muka fi cin tuwo sosai fiye da shinkafa a wannan lokacin da muna 'yan yara a cikin karkaran mu. Sai da kuma lokacin mun ɗan fara girma, na mun ɗan fara shigowa cikin gani. A lokacin da na fara ganin shinkafa da aka bani na ci har sai da na fara sabbatu. Ina yin sabbatu ina cewa "Kai wannan wane kalan abinci ne?" Wai ashe shinkafa ce. Mutanen wurin mu haka suke ta mun dariya saboda ni na fi sabawa da tuwo a wannan lokacin. Tun daga nan kuma na ce kai ni ma dai wannan shinkafar yau he na so ta an kawo ta a gida na an zo an man ita. Lokacin da na so ta na kawo ta gida na mata ta ma bata san kome ne ba. Tazo tai wannan shinkafar duka ta lalata ta da ja gulata sai ta kasance ma gwanda ma tuwan ma na ƙauyen ma da wannan shinkafar. Tun daga nan na yi zuciya na ce to sai na auro 'yar birni wadda ta iya dafa wannan shinkafar. Saboda tun da na ci wannan shinkafar na fara son ta a cikin rai na. Sai da na auri wannan 'yar birnin na kawo ta tazo tana girka mun wannan shinkafar. Kai ta da kasance duka wannan 'yan ƙauyen sai sun dawo gida na suna koyan yadda ake dafa wannan shinkafar a dalilin wannan matar 'yar birni da na kawo. To tun daga lokacin wannan na gano ashe ma wannan shinkafar ta ma fi tuwo ma komi. Gaskiya a yanzu haka na fi son shinkafa saboda kusan duk a kowace rana ina cin shinkafa, sau uku a rana. Wani lokacin inci ta irin kamar shinkafa kamar irin fara da mai. Wani lokacin inci shinkafa da miya. Wani lokacin inci shinkafa da miya da kifi. Wani lokacin inci shinkafa da miya da ƙwai. Wani lokacin inci shinkafa jollof, ya danganta da wani lokacin kuma inci shinkafa kama irin fara sai a samun doya, sai a samun kama irin miya haka. Wani lokacin kuma ina ma tafiya can kama irin gidan dafa abinci su kuma suna yin fara da rice. Wannan shinkafa ce wadda ita kamar irin gasa ta nema ake yi. Idan aka gasa ta sai a irin sa mata irin kamar irin su maggi me sita haka. Da dai irin su mai tauraro da dai sauran su. Shi ma da sun yi wannan sai su samu kama irin bama sai su haɗa sai ka ga shinkafar ta ɗa da daɗi sosai. To gaskiya dai a yanzu ni na fi son shinkafa gaskiya a kan tuwo.

Kai gaskiya akwai abinciccika kala kala da yawa waɗanda suke sani jin daɗi. Amma dai abin da na fi jin daɗi shine shinkafa da mai da yaji. Tabas shinkafa da mai da yaji tana sani farin ciki sosai, tana sani in ji daɗi. Ina son jin daɗin shinkafa da mai da yaji. Sai kuma wake da shinkafa. Sai ma wake da shinkafa ina jin daɗin cin shi gaskiya sosai saboda kusan mun ma saba da shi gaskiya. Sai kuma doya. Tama doya gaskiya ina cin doya sosai. Tama ina jin daɗin cin ta saboda kusan kowace safiya ni dai gaskiya yanzu haka sai na ci doya. Don kullin da kullin na kai shekara ɗaya kullin sai na ci doya. To kaga doya tana daga cikin abubuwan da suke sa ni jin daɗi. Sai kuma nama. Sai kuma nama wato shasha kunɗum kenan. Dashen daɗi ga abincin da kowane mutum yana son shi sai dai wanda ba shi da lafiya wanda likita ya hana shi ya ci nama. Sannan kuma ina son kifi. Sai ma kifi da an cire nama a cikin kala ta abinciccika to sai an sako kifi saboda kifi ma yana da matuƙar daɗi. Wani lokacin ma idan ma kifi ya ji dahuwa yana ma iya fin nama ma daɗi. Tai da kai idan ka ci sai ka fi jin daɗin cin kifi akan wato shi a ya nashin nama. Ya danganta da wane kalan mai soya ne ya zama kifin da kuma wane kalan mai nama ne ya dafa naman. To shi ma dai gaskiya ina son shi sosai. Ina son nama, ina son kifi. Sai kuma ina son ayaba. Ayaba ma ina sonta sosai. Sai kuma ina son kankana. Kankana ma ina sonta sosai. Sai kuma abarba. Ina son abarba sosai. Banda abarba ina son irin kamar irin su kauci haka ina sonsu sosai. Ina son irin su granot. Granot ma tana daga cikin kala abincin da nake so. Nan a duk lokacin da granot ta zo to ina ma iya mancewa da kowane irin abinci sai in samu wannan irin kamar ita wannan gyaɗai sai in ci. Sai kuma alkurga. Ta kuma alkurga akwai lokutan ma daiwa ita muke maidawa a abincin gidanmu saboda idan lokacin ta yayi, idan lokacin ta yayi muna, muna yawan cin alkurga. Sai kuma gurji. Shi kuma gurji tun lokacin muna an yara a abun da irin kamar lokacin muna yara in mun je gona irin muna jin yunwa to shi wannan, wannan kamar gurji ɗin shi muke samun mu ci sai ɗan mana maganin yunwa.

Eh tabbas rubutu na yana da kyau gaskiya. Ina yin rubutu sosai saboda ni ma'aikacin gidan jarida ne, kuma na samu asalin yin rubutu mai kyau tun lokacin ina irin kamar makaranta ta farko wato firamari. Tun a wannan makarantar ta farko na iya rubutu. Tun lokacin ana mana, muna da wani malami mai mana rubutu na wato wani topic mai suna mai jan layi. To a nan ne muka fara koyon rubutu. Ta yadda a ajin ma wani lokacin idan malamin ya zo tun ina ƙarami idan kama irin yana so ya je uzu ri, ni ne yake ba rubu, inyi rubutu saboda kusan duka nafi ƴan ajin mu iya yin rubutu mai kyau. Sai kuma da na jona hailau na tashi na koma sakandire, rubutu na sosai yana taimaka min gaskiya saboda yana da matukar kyau. Ko a ce idan na zo jarabawa na ba da amsa ko da ban ba da amsa dede ba, to wasu malaman suna kallon rubutun da nake yi mai kyau, sai ya sa su ba ni maki mai yawa. Haka kuma na ci gaba da tafiya na jona sakandire, na jona secondary school. To haka a sakandire ma kusan duk wani rubutu da irin kama sai malaman mu ya kasance suna ba ni ina masu rubutu. Ta yadda a ajin ma wani lokacin idan malamin ya zo tun ina ƙarami idan kamar irin yana so ya je uzuri, ni ne yake ba rubu, inyi rubutu saboda kusan duka nafi ƴan ajin mu iya yin rubutu mai kyau. Ta haka ne na jona tertiary institution. Daga tertiary makaranta ta gaba kenan, ita ma wannan kyan rubutun nawa ya taimake ni sosai gaskiya. Ta yadda ko da a ce mun zo muna jarabawa, duk da ina yin karatu amma idan aka yi tambaya wadda ban san ta ba, to kawai ina yin kaman ina yin wani rubutin ne wanda bai danganci ba, ba da tambayar ba. To kyan rubutun sai malaman hakan sai ya burge su. To a haka ne da na fita daga wannan makarantar, sai irin nake yin kamar irin rubuce rubuce nake ɗora su a kamar irin media. Hada ma rubutu wanda ya shi, wanda bai ma shafa ba abin da ake koya mana ba a matsayinmu na ɗalibai, ni suke kira in je in taya su rubutu saboda kyan da rubutu na yake da shi. To a irin kama comment section a masu irin ba da ƙorafi, sai suke ganin ya kamata a ce gaskiya in zama ɗan jarida saboda iya rubutun da nayi sosai in zama ɗan jarida ina yin rubuce rubuce a kan ƙasa da dai sauransu. To hakan ne ya ba ni daman na zama ɗan jarida saboda wannan iya rubutun nawa. Ko a wurin yin jaridar wannan iya rubutun nawa gaskiya ya taimake ni saboda an ɗaukaka ni sosai a wurin. Ta yadda kusan kowa yana ba ni girma saboda kyan da rubutu na yake da shi.

Eh, tabbas muryata tana da ƙarfi sosai amma ban cika ba irin kamar magana da ƙarfi ba. Saboda ya danganta da irin kamar ko cikin wane irin taron mutane nake. Idan ina a cikin taron mutane kaɗan to ina yin kamar magana a hankali. Idan kuma ina cikin kamar irin taro na mutane da yawa to ina yin wato ɗakin magana da ƙarfi. Ya danganta da ya wane saɓo ne kuma nake so in isar da shi. Amma dai a ko da yaushe muryata ta kasance irin kamar a hankali take ba tare da ƙarfi sosai kamar dai irin kamar ta sauran mutane. Amma idan ya kasance magana ce zanyi wadda take buƙata sai mutane da yawa ne a wurin sai sun saurara to ina ɗaga murya ta sosai domin mutane su ɗan ji abun da nake so in isar. Musamman ma a irin kamar taro inda ya kasance babu kama irin hamso kuwa ta isar da saƙo to ina zage murya in yi magana sosai domin mutane su ji abun da nake so in isar musu. Saɓanin a ce magana ce nake kamar da abokina kamar wanda yake kusa da ni to ina yin magana ne a hankali ba tare da wato na shi ina ɗaga murya ba. Saboda ita ɗaga murya kamar za ta iya sawa kama a dingamin wani kallon kamar ban sani me nake yi ba. Amma idan a wurin taro ne to an san yanayi ne kama da in ɗaga muryata.

To da farko dai, ni dai ina son kalaluwa na abinci daban-daban amma kuma abincin da na fi so shi ne kamar wake da shinkafa. Saboda wake da shinkafa yana daga cikin abinci cika waɗanda nake so sosai gaskiya. Sannan kuma ina son cin shinkafa da miya. Man da shinkafa da miya ina son cin kamar irin su nama, da wato ainihin kifi, da su ayaba, su kankana, su gwanda duk ina son wannan abinci. Amma kamar irin ina son cin doya saboda a ko da yaushe da safe na kasance ni maciyin doya ne. Ina cin doya sosai saboda kusan duk da safiya ita ake yi ma a gidanmu.